Ina da fanka, muna da fanka a rufin ɗakin mu, sabida ya kasance fanka yana da matuƙar amfani. A lokacin da ake rufin ɗaki, akan sa tushen fanka, ko da ba ka da halin siyan fanka. Sabida hakan ya kasance lokacin da ka sami fanka, zai zama kawai sai dai ka sa. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, ɗaurawa kawai za a yi. Fanka ya kasance wani abu ne mai ƙara iska da bada sassanya a ɗakin. Yana ƙara liƙiɓa sosai a ɗaki da jin daɗi da warwara. Musamman ma a lokacin zafi in mun shiga, za ka ga fanka yadda ake amfani da shi ya sha banban, da yanda wa'yansu suke fifita da hannunsu. Shi ya sa fanka yana da matuƙar amfani a kowane ɗaki. Za ka iya lissafta ɗakuna ɗari amma a cikin guda ɗarin nan za ka iya samun ɗakuna casa'in, ninety percent suna ɗauke da fankoki a ciki sabida muhimmancin shi. Fanka ya fi birrai da ƙauye, sabida tsaban ingancin fanka da jin daɗi, a lokacin da ake da buƙatan shi ya sa dabbarane da ƙauye ko'ina suna yin amfani da fanka. Fanka, na san muhimmancin fanka tun sama da shekara talatin, sabida a lokutan da ake sa mana a ɗakunan mu, tun muna yara. A lokacin muka san daɗin fanka, ya kasance ma lokacin in ba fanka, in ba a kunna fanka ba, ba ma jin daɗin bacci sosai. Dalili sabida mun saba jin daɗin fanka. Fanka wani hanya ne mai a sauƙaƙe ta hanya bada nishaɗi da jin daɗin jiki. Ka tankacin in ka yi wanka, ka zo ka sami fanka ka kunna, to za ka ga fatan ka na limi-limi yana laushi, sabida dalilin wannan kunna fanka fatan ka temperature ɗin zafin jikin ka baya hauhawa. Sakamakon muhimmancin kunna fanka da ka yi. Fanka ya kasance wani abu ne wanda al'umma suke amfani da shi, yau da gobe ko da yaushe. Fanka da a lokacin zafi ake kunna shi amma a yanzu fanka har lokacin sanyi kunna shi ake sabida muhimmancin shi. Muhimmancin fanka ya wuce a ringa misal tashi da fifita na hannu, sabida fanka ya kasance wani abu ne wanda yake ba mutane jin daɗi a jikin su. Yake sa zafin jiki na sauka a kowane lokaci. In zafi ya ma mutum yawa, tabbas yana illata mutum amma a lokacin da ka kunna fanka, zai wure maka sauro, zai wure maka duk wasu ƙwari da suke kusa da kai a ɗaki, kuma za ka ji daɗi a jikin ka. Fanka na da matuƙar amfani ta yanda be samu ya ba sauro gudun muwan da zaizo ja cije ka. Shi ya sa fanka a lokacin da na kunna shi bani da buƙatan kunna maganin sauro, sabida iskan shi kaɗai ya isa ya hana sauro su ƙone. Shi ya sa kowane ɗakin mu da yake da rufi, mun sa tushen fanka, sabida muhimmancin fanka. Mun sa rufin fanka mai rufi a ɗakin kuma mun sa wanda yake standby, wanda yake a tsaye sabida in ba mu kunna wannan na rufi ba, za mu kunna standby wanda yake a tsaye. Shi ya sa ni ke jin daɗin amfani da fanka a kowane lokaci. Fanka ya kasance wani ginshiƙi ne na more rayuwa a duk lokutan da muke amfani da shi. Shi ya sa fanka yana da matuƙar amfani sosai ƙwarai. Shi ya sa bana sakaci da amfani da fanka a duk inda nake. Ina amfani da fanka ne sosai, ina jin daɗin amfani da shi. Ina tafi da fanka na tafi da gidan ƙarama wanda nake sata a jaka na, don jin daɗin more ingancin ayyukana da a cikin nishaɗi da kwanciyar hankali. Shi ya sa ni ke jin daɗin amfani da fanka sosai. Muna amfani da fanka, a gida da wurin aiki. Shi ya sa ba mu wasa da fanka. Ko da yaushe muke jin daɗin amfani da shi.

Ina amfani da intanet a kowane lokaci saboda ya kasance intanet shine hanya mafi inganci na sadarwa a wannan zamanin da muke ciki. Misali, intanet ya kasance shine duk wani maruri da ake ta yanar gizo a cike yake. Shi yasa intanet nake hawa kowane lokaci don sabogina da more ayyukana na rayuwa. Intanet ya kasance hanya ce mafi sauki wanda zake yin al'amuranka ba tare da wani bata lokaci ba. Abin da zai ɗauke ka tsawon lokuta kana yi, zaka iya yin shi a cikin ɗakikun lokuta da intanet. Shi ya sa na zaɓa amfani da intanet koda yaushe saboda aikina ya danganci bangaren intanet. Shi ya sa ban wasa da amfani da intanet a kodayaushe. Kodayaushe nakan shiga intanet na duba abin da zan duba. A kowane lokaci nakan iya yin abin da zan yi a cikin intanet saboda ya kasance shine hanyar cin abinci na. A kodayaushe na kasance ɗan data na buɗe saboda amfani da intanet. Shi yasa nake amfani da shi a kowane lokaci. Ba na sakaci da rashin hawa intanet saboda tanannike marurina na yau da kullum. Na kasance ban iya lissafa adadin hawa na intanet saboda shine hanyoyina na cin abinci. Kodayaushe intanet, inakan intanet da mutane wa wa inda ba su, damu da harka kaɗirba suka hau su duba abin da za su duba. Balle ni da ya kasance zaman abinci na. Intanet wani hanya ne mai sauƙi da ke sauƙaƙa al'amura na yau da kullum. Misali, zuwa intanet tun muna 2G, muka zo 3G, muka zo 4G. Tun muna 1G ma, muna amfani da waya keypad. Mu ke amfani da intanet. Yanzu ga shi mun kai munkai muna amfani da 5G. Ka ga wannan wani ci gaba ne da muka samu daga kai da intanet. Ba duk komai ba saboda samun ayyuka masu inganci da more rayuwa. Intanet na kawo tasiri matuƙa a duka al'amuran mu na yau da gobe. Saboda mun kasance intanet shine abu wanda muke amfani da shi cikin kwanciyar hankali da sabon abun da muke so. Muna ɗaki ba sai mun fita mun je nema ba ba. Duk wani abu da kake nema a intanet, ko da ya kasance shekara ɗari ne, in kai sacit din shi za ka gani ka ɗauko shi. Saboda wannan wani hanya ne na ci gaba, hanya ne mai amfani sosai. Shi ya sa ba ma wasa da intanet a kowane lokaci. Shi ya sa nake amfani da intanet ɗina kowane lokaci nake iya amfani da shi unlimited ba na wasa. Shi ya sa intanet yana da matuƙar tasiri a kowanne lokaci. Ba na sakaci da amfani da intanet. Shi ya sa na zaɓi irin ga amfani da intanet ta hanyoyin ci gaban kasuwanci na. Na zaɓi amfani da intanet ne ta hanyoyin ci gaban kasuwanci na da more wa da sabon sauyin al'amuran kasuwanci na. Ta hanyar binciken abin da ya shige mun idan na shiga intanet nakan duba da yi amfani da shi cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Intanet ya kasance wata hanya ne mai sauƙi da yakan ba wa ma'aikaci damar bincika shi a lokatai mafi sauƙi mai muhimmanci. Shi ya sa na zaɓa amfani da intanet ko wanne lokaci. Na zaɓi intanet ne saboda more rayuwa na wurin ayyukana masu muhimmanci. Dalili shine intanet ya kasance abune wanda mutum zai yi cikin sauƙi da sawu abubuwan da yake mai da amfani yake da amfani ya yi shi a intanet. Ya samu yayi abubuwan da suke da amfani ya samu ya kammala, dai ya kammala project lashe. Wannan zuwa intanet ya sa mutane da yawa sun samu hanyoyin sauƙi na tallata hajar su da tallata kwafololi da sana'o'in da suke yi ta hanyar intanet. Shi ya sa intanet yana da matuƙar amfani a kowanne me waya da ya kasance na amfani da android. Shi ya sa hanyoyin intanet suke da sauƙi.

Da safe ya kasance lokaci ne wanda na tashi nake bukatan abinci mare nauyi a jikina. Domin hakan, ya kasance ina samun koko da kosai. A lokacin da na bukati koko da kosai in bai haɗan mun ba, nakan je na sami shayi da biredi saboda shine abinci na fi so mare nauyi da safiya. Amma da zaran safe yayi, dukkanin al'umma kowa ya fi rinjayen ko zuwa shayi da biredi. A gurin kuma me karamin karfi yakan yi amfani da koko da kosai don samun karyawa emergency na musamman da safiya. A gurin student wanda ya kasance dan makaranta ne yakan yi ta'ammali da indomie domin karya wa da safe. Amma ni abin da na fi karyawa da shi shine shayi da biredi. Shayi da biredi ya kasance abinci ne ingamtacce na morning break wato abincin da ake karyawa da shi da safiya. Shi ya sa na kasance ina matuƙar amfani da shayi da biredi sabida shi ne abincin da ya kasance mani mai sauƙi wanda na gani iyaye na suna amfani da shi a ko wane lokaci. Abincin ya kasance yana gina jiki ta hanyar amfani da madara. Ina amfani da shi domin ƙara energy a jikina kuma domin abu ne mai sauƙi wanda zaka kai cikin ka ba tare da ka tsaya ka nema abinci mai nauyi ba. Abinci mai sauƙin karyawa da safe yana da matuƙar amfani yadda yake zuwa oda ya shiga hanji ya tace. Lokacin ne ka tashi bacci ba abun da oda da hanji suka fi bukata irin abun da ze ɗan warware su sabida sakamakon sun yi bacci na zuwa wani lokaci. Shi ya sa ban kai abinci mai nauyi a cikin cikina har sai na kai shayi da biredi sabida su ne su kan ɗan warware hanji a lokutan da aka ce safiya ta yi. Ya kasance shine abinci wanda duk wanda ya waye da abinci yake kiwon lafiyarsa yake ta'ammali da shi sabida shayi da biredi ya kasance wani abu ne wanda yake warware maƙogwaro. A lokacin da ya warware maƙogwaro, yaje hanji yakan warware hanji sannan ka ji daɗin sabgogi ka samu energy da ka samu ƙarfi a jikinka. Ya sha banban da sauran abinci da za ka tura ma cikin ka mai nauyi a sakamakon lokacin ne ka tashi daga bacci, lokacin odan ka ta dawo tana bukatan abun da zai wanke ta da kuma abu mai ɗan ɗumi wanda ya kasance bai da nauyi. Lokacin da hanji abun da ta fi bukata ka samu ruwa kaɗan fara kora mata da shi wanda ba zai kasance mata yana da nauyi ba a jiki, a cikinta saboda har sai ka fara sa mata mare nauyi sannan za ka je ka nema abincin da yake da nauyi a nan gaba sai ka ci. Amma tashi da safe an fi bukatan ka yi amfani da ruwan shayi da madara da biredi ko ka samu kokon ka da kosai kai amfani da shi ka sha don warware hanji. Shi ne abun da muka taso muka ga iyayen mu da kakannin mu suna yi. Mu ma muka ɗauka daga nan. Tun da duk abun da kaga iyaye da kakanni suna yi in ka tsaya ka yi amfani da shi ka ɗauka za ka ga abubuwa ne masu kyau don ingancin lafiya da wadatar zuci da kwanciyar hankali. Shi ya sa muke amfani da koko da kosai ko kuma shayi da breading domin ingantaccen rayuwa da lafiya mai albarka. Mun zaɓi amfani da wannan abubuwan ne sabida gina lafiyanmu. Shi ya sa na fi karyawa da shayi da breading da safe. Shi ya sa nake amfani da shi a lokuta da aka ce na tashi. Koko da biredi shi ma yana da daɗi ko da kosai in aka ce safe yayi amma shayi da biredi.

Ina gina dangantakar kasuwanci ta hanyoyin kwastomomi na nagari, waɗanda ba su da mugunta. Mu ke taimakon junanmu, muke ƙaruwa da junanmu. Kwastomomi na nagari sun kasance min tamkar ƴan uwa ne a wurina. Dalili shine sabida sun kasance suna kawo min ƙaruwa, nima ina ba su ƙaruwa. Ta yinda dangantakar mu ta yi ƙarfi, ya zama to kamar na ƴan uwa da ƴan uwa. Dangantakar gina kasuwanci na ya ta hallaka ne ga gurin kwastomomi na gari. A lokacin da kake da abokan sana'a nagari, wanda suke nufinka da alkhairi, a lokacin zaka tabbatar da kana da dangi. Dan dangi ba a gida kaɗai ake yin dangi ba, a kasuwanci ma ana da dangi. Sabida dangin da kake da su a gida, wataƙila dangin da kake da su a kasuwa ya zo su fi dangin da kake da su a gida. Dalili suna ba ka abin alkhairi da ko na gida ba su ba ka. Kaga dangantaka ba a gida kaɗai ake yi ba har a kasuwanci ana yi. Shi ya sa a ko da yaushe muke rokon Allah ya haɗa mu da kwastomomi nagari masu kawo mana alkhairi, masu albarka domin morin kasuwancinmu. Kasuwanci na ya ta hallaka gurin kyautata ma kwastomomi na. Ta hanyar kyautata ma kwastomomi na ne kaɗai nakan ji daɗin mu'amala da su har su turo min wasu kwastomomi. Kwastoma yana da matuƙar amfani a gurin mai sana'a. Yau kana da kwastoma guda dubu ɗaya, sai guda ɗari takwas suka zo gare ka, guda ɗari biyu ba su zo ba. Dole abun da kake samu ya ragu daga gurin guda ɗari biyun nan. Amma a dubu ɗayan kana in ka ƙara guda ɗaya ko guda biyu, dole za ka ga ka ƙara ƙaruwa da wani abin. Sabida yawan jama'a, yawan kasuwanci. Shi kasuwanci na ƙara tarbaƙa ne ta hanyar samun kwastomomi masu albarka, masu nagarta waɗanda suke nufanka da alkhairi. Daga nan za su tamkar kana da dangi na kusa da kai. Sabida jin daɗin kwastomomin da suke kewaye da kai kuma suna ba ka ƙaruwa. To, ka koga kasuwanci shi kan shi anan ana zumunta mai ƙarfi ta hanyar samun dangantaka mai ƙarfi wanda ake jin daɗin juna. Shi ya sa nake riƙe kwastomomi na da hannu bibbiyu sabida dangantaka na da su tamkar dangantakar ɗan'uwa ne da ɗan'uwa. Shi ya sa nake jin daɗin kwastomomi na a kowane lokaci in sun kawo mun ƙaruwa. Shi ya sa bana wasa da kwastomomi na gurin sallaman su da faranta musu sabida ina ci gaba. ƴIn kwastomomi na suna kawo mun alkhirai daban daban wanda na zatta da wanda ma ban zatta ba. Shi ya sa nake jin daɗin riƙe kwastomomi na hannu bibbiyu sabida sun kasance suna kawo mini ƙaruwa, nima ina ba su ƙaruwa. Dukanmu muna taimakon junanmu. Kaga ko yanda aka ce akwai taimakon juna, kaga akwai dangantaka mai ƙarfi mai amfani kenan. Kaga dangantaka mai ƙarfi ya samu ta hanyar ba wa juna ƙaruwa. Ana taimakon juna, kuma duk inda ake da taimakon juna za ku ga akwai dangantaka mai ƙarfi. Duk inda yake babu dangantaka mai ƙarfi, ba za ka ga ana taimakon juna ba. Shi ya sa na riƙe wanda ya san da ni, ya san dan-- ya san kasuwanci na, ya san yadda na gina kasuwanci na yake ba ni ƙaruwa, alkhairi a kan kasuwanci na. Shi ya sa nima nake ɗaukan shi da muhimmancin sabida gina kasuwanci mai albarka ya ta hallaka da kai da ka inga buɗe kasuwancin zuwa al'ummar da kake mu'amala da su. Tananne ake samun kasuwanci mai kyau, mai riba, mai albarka. Ya kasance kasuwanci mai kyau, mai riba, mai albarka za ka dinga kwasan alkhirai daban daban a cikinta. Gina dangantakar kasuwanci yana da ma.

Na fi son launin fari, sabida launin fari shine launi wanda yake haskaka haske a lokacin da ka yi amfani da shi. Launin fari ya kasance ko a cikin duhu. Launin fari bai ɓoyuwa, sabida launin fari launi ne wanda yake da kyan gani a ko'ina. Misali, da baƙar mace da farar mace za ka ga yanda ake kallon su ba ɗaya bane. Sai dai a farin ma akwai mai kyau, akwai kuma wanda launin baƙi ya fi farin kyau. Misali, aka ce yau mutum ga farin fuska amma babu farar zuciya, ka ga ba amfanin farin kenan. Aka ce yau mutum baƙi ne amma yana da farar zuciya, ka ga ya fi farin kenan, tunda yana da farar zuciya. To shi fari, fari launi ne mai kyau wanda mun taso ko me ka ji an ce ko albishir ka ji aka ce maka fari ne to kakan sa ran alheri ne. Shi ya sa a komeye fari na da wani launi ne na haske wanda yake tafiya da dukkan al'umma. Farin abu ya kasance launi ne wanda kowa yake so sabida da wanda yai believe ya yarda da gaskiya, da wanda ya yi akasin yarda da gaskiya, duk ya yarda cewan fari abu ne mai kyau. Tunda duk abin da aka musalta maka da shi da farin launi shi ana sa ran alkhairi ne. Amma duk abin da ka ji an ce baƙi ne ko wani kala ka kan ji abin sai a hankali. Amma ko da mafarki ka yi kai mafarkin farin abu, akan sa maka ran alkhairi ka yi mafarkin. Shi ya sa launi na fari ya fi kowane launi kyau da haske. Shi farin abu a lokacin da kake cikin du za ka gan go hasken shi, shi kuma baƙin abu a lokacin da kake cikin du, ƙara duhu zai yi ta yanda ma baza ka gan shi ba balle ka hange shi. Amma in aka ce fari ne, za ka hango hasken shi har hasken shi ya hasko ka don ka samu kai ma ka tserata daga cikin wannan du. Shi ya sa na zaɓi launin fari sabida launin fari launi ne mai haske wanda yake da inganci a duk wasu abubuwa da muke amfani da su. Shi ya sa ko a ɗakina na yi fenti kalar fari, na zo ofis dina na yi mai kalar fari na fenti. Na yi mai kalar fari na fenti ne sabida hasken da yake da shi. Da na tashi na zuba launin gulafai farare sabida haske da suke da su na fari, su ƙara ma shago na haske. Shi ya sa farin abu ya kasance yana da kyau kuma farin abu yana son mutum ne mai tsafta sabida sai kana da tsafta ne za ka iya kula da farin abu ko ma menene. Shi farin abu sabida abu ne mai daraja, shi ya sa ya fi so ya ringa kasancewa wurin masu tsafta a ko da yaushe. Shi ya sa nake amfani da farin launi a kowane lokaci. Nake amfani da white colour na launi. Na fi amfani da shi ne a ko'ina, lin yin abubuwa na, na inganta rayuwa ko ma menene. In na ga launin shi fari, yana matuƙan ƙayatar da ni. Ina jin daɗi sosai sabida kasancewan shi na fari. Shi ya sa nake amfani da fararen abubuwa sosai.

Nakan rubuta rahoto a kowane lokaci. In na haɗa jimillar rahoton da nakan fitar da su, nakan rubuta rahoto kaman guda ɗari. Saboda na kasance rubuta rahoto shine aikina. Sabida tsabar rubuta rahoton da nake yi cikin lokata da sauri da sauri, sai da ya kai ma cewa an ba ni manaja a ofis ɗinmu sabida rubuta rahoto. Rubuta rahoto ya kasance wani abu ne wanda nake yi tun farkon fara aikina. Dalilin haka shi ne ya kai ni har matsayin matakin manaja. To shi ya sa ko da yaushe nake rubuta rahoto a duk lokutan da nake aiki. Ina rubuta rahoto ne saboda aiki ne mai mahimmanci da na sama kaina. Da yawan sana'ar rubuta rahoto sana'a ne intelligent wanda yake da zurfin tunani yake yi. Shi ya sa da yawa masu rubuta rahotanni sukan iya zuwa su same ni in ba su shawarwari. Da yanda za su zama zakwakwarai gurin rubuta rahoto. Rubuta rahoto yana da matuƙar amfani a duk inda ka tsinci kan ka ka ga yanayin gurin bai maka ba. Zaka iya rubuta rahoton da zaka kai koke a kai a futu a gaya ma duniya ga yanayin da guri kaza take ciki. Don haka tsarin gurin nan da al'amuran gurin nan da ɗabi'un wannan guri ba su yi ba. Za a sa hukuma a ciki ta gurin sasanta wannan matsaloli da ke aukuwa. A dalilin rubuta rahotanni har award sai da na samu lambar girma ta award saboda rubuta rahotannin da nake yi. Ina kawo rahotanni masu kyau waɗanda ake amfani da su a kowane lokaci. A lokacin da in ka kawo rahotannin, sai dai a ije su saboda muna da ƙarancin hanyar sadarwa. Amma da hanyar sadarwa ya samu, a lokacin da na rubuta rahotanni, nakan iya watsa shi a duniya domin amfanuwar al'umma a ja kunne da gargaɗi. Shi ya sa rubuta rahoto na da matuƙar amfani da taimakawa a wannan zamanin da muke ciki. Shi ya sa rubuta rahoto ya kamata Duk ma su rubuta rahoto su kasance ma su rubuta rahoton gaskiya ba na ƙarya ba. Sabida a rahoto ana buƙatar asalin gundanin abubuwan da suke wakanuwa ne ba ka zo ka shimfiɗa naka zancen ka je ka kai ba. Shi ya sa za ka ga rahotanni suna tafiya dabam abun da ya ke faruwa dabam. To, waɗannan an samu gurbatattun masu rubuta rahotanni ne. Ina jan hankali ga masu rubuta rahotanni su kasance suna rubuta rahotanni na gaskiya na ainihin gundanin abun da yake faruwan ba a rubuta rahoto na ƙarya ba a ciki. Shi ya sa za ka ga mafi yawan masu rubuta rahoton nan sun gama ba su da wani ƙwaƙƙwaran abin yi ko sana'an yi. Amma in ka kasance kana rubuta rahoto na gaskiya, Allah ba zai hana ka yan da za ka yi ba. Ko da ka yi retire a matsayin ka na mai rubuta rahoto. Wannan shine cikakken bayani a kan rubuta rahoto. Ba yawan adadin rubuta rahoto sau kaza sau nawa sau nawa kake yi ba. Ya kasance abun da za ka rubuta, kana rubuta mai amfani wanda za ka jawo ra'ayin al'umma a gane abu mai kyau da mara kyau. Ka jawo ra'ayin gwamnati ta amsa rahoton nan na ka da ka rubuta. Ba wanda.

Nakan kwana a kullum daga misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya. Na zaɓi wannan lokutan ne saboda a lokacin da na dawo ofis, nakan zo na ba wa iyalina lokacina, mu fira, mu sha soyayya, mu ji daɗi. Daga ƙarfe goma zuwa sha ɗaya, lokacin bacci ya fara tafiya da mu. To daga lokacin nan mu kan yi nagartaccen bacci mai kwanciyar da hankali. A lokacin da nakan iya farkawa, nakan farka da farkon safiya saboda samun sallar jam'i. Na ƙasance ina kwanciya a lokuta daban-daban amma na fi kwanciya daga ƙarfe goma zuwa sha ɗaya. Duk da wani lokuta nakan makara a gurin yin sallar jam'i amma nakan ƙoƙarin na gana tashi. Na ƙasance ni mutum ne wanda in ya je ofis yana ayyukanshi na ofis kuma yana ɗon wasu zirganiya na yau da kullum. Saboda na ƙasance mutum ne ni wanda intelligent man, mutum ne wanda nake tsayayye a kowane lokaci. Nakan iya yin sabkoyi kala kala. A lokacin da nake kwana kullum, na ƙasance nakan kwanta ne da kyakkyawar yaƙini da kyakkyawan zuciya. Na ƙasance in na kwanta nakan farka a lokuta mafi muhimmanci a kowane lokaci. Na ƙasance ni mutum ne wanda yake sarrafa rayuwarsa. Ni ke bin rayuwana a hankali saboda lokacin da ka je kwanciya, a lokutan nan duk wani gajiya da ka yi zai fara taso maka, yana game jikinka. A lokacin da gajiya da wahalu suka taso ma, suka fara game jikinka, a lokacin yanar bacci zai zo ya fara ɗiban ka. A lokacin da yanar bacci ya ɗibe ka, to wannan an yi maganar kwana ke nan. A lokacin da ka kwanta kana bacci, sai jikinka ya tabbatar da nau'in wannan gajiya da ka yi ya ragu daga jikinka sosai. Sannan jikinka zai ba wa-- jijiyoyin jikinka za su ba wa yanar bacci damar warware idanuwanka wurin tashi. Amma muna wannan ne da taimakon Ubangijinmu saboda shi yake ba da iko a kan kowane abu. Kullum kana naka Allah yana nashin. Kana kwana kullum a lokutan da ka zaɓa amma Allah ya ce ga wani lokaci can da yake so ka kwana to wa lokacin da kake kwanan nan zaka kwana ba. Sai dai a yanayin tsari irin nawa, nakan yi aiki tuƙuru. Daga lokacin da na yi aiki tuƙuru har na gaji da aiki na dawo, a lokacin da na dawo gida mukai fira da iyalina, muka sha soyayya. To a lokutan nan abubuwan da suke dawowa gareni shine na kwanta na ɗan more gajiyan da na fara yi. A lokacin da na kwanta ɗin nan, sannan na ji yanar bacci ya fara zuwa gareni. A lokacin ba abun da nake sai kwana daga ƙarfe-

Abin da nike yi da yamma kafin na kwana, a lokacin da yamma tayi, na dawo daga gurin aiki, nakan zauna a cikin abokai da ƴan'uwa, mu tafi rarrayuwa. Za mu ringa firar rayuwa da firar lokutan da muka yi makaranta da firar abubuwan da ya faru da mu a baya. Sabida tinawa yana da matuƙar muhimmanci. A lokutan da ka tina abubuwan da suka faru da kai a baya, lokutan nan ne kake ƙara jin tsoron Allah. A lokutan da ka tina abubuwan da suka faru da kai a baya, ka kan tina alkairi da yanayin yadda zakai tinani da lissafi da bin rayuwa a hankali a nan gaba. Shi yasa a lokutan da ka zauna kuna nazari da kai da abokanan ka ko da ƴan'uwan ka, kuna tina tarihin rayuwa, ku kan ji wani iri da kuma ku kan tina cewan Allah shi yake komai. Ka tankashe, in ka duba yanda kake a baya da yanda kake a yanzu, zaka ga matsayin ba ɗaya bane. Na yanzu ya fi na baya, hakan na gaba ya fi na yanzu. To, irin wannan ne in na dawo gurin aiki da yamma, mukan zauna mu tattauna. Mun sha tattauna irin wannan abubuwan ne, sabida samun ingantaccen rayuwa da kuma samun friendship, mu sami abokai nagari wurin sabgogi na rayuwa. Hakan nan yana da matuƙar amfani musamman sabida yanayin yadda rayuwa abubuwa da yawa suke tafiya da wakanuwa. Shi yasa za ka ga ko da yaushe bana wasa da yin abubuwan da suke faranta mini rai. Shi yasa za ka ga in na dawo da yamma gurin aiki, ba zuwa nake ne kwana ko na zauna ba. Nakan zauna ne ni da abokanaina na baya domin ƙara tina abubuwan mu da, ah, inda muka zauna a baya. Ba don komai ba, sabida ƴa'ƴanmu mu ma in suka taso, su ma su ɗaura daga inda muka tsaya. A lokaci da yamma in na dawo, nakan ɗan shiga al'umma kowa ya gan ni sabida dalilin na dawo an san na dawo wurin aiki, kowa ya gan ni mu gaisa sabida halin rayuwa. Kowa ya gan ni muka gaisa, yakan ji daɗi sosai. Shi yasa kullum kafin na kwana, na kasance ina ɗan fitowa al'umma suna gani na, ina ganin su sabida mu ɗan ji daɗi a rayuwa, kowa ya yi farin ciki. Shi yasa hakan ke da matuƙar muhimmanci. Hakanan mutane da yawa suna yin hakan. Ni ma na gan su suna yi. Da mutum ya dawo, zai zo ya-- kafin ya kwana, zai zo gurin abokanai da ƴan'uwa a zauna, a yi fira, a tuna rayuwa na baya, a yi ta dariya. Ana tafi, ana Allah sarki sabida an yi ya riga ya wuce ba kuma zai dawo ba. Yanzu ɗin ma abun da ake nan gaba zai zo, na yanzu ɗin ba zai dawo ba. Haka rayuwan mu kullum yake tafiya. Shi yasa na zaɓa ko da yaushe kafin na kwana da yamma, nakan ɗan zauna inda al'umma, nakan ɗan haɗu a yi firan rayuwa. Duk da rayuwan ta yi tsada yanzu amma nakan kwatanta hakan kafin na kwana. Da tsaran yamma ya yi, nakan haɗu da abokanaina na baya mu gaisa da ƴan'uwa da yamma kafin na.

Ina zuwa kasuwa ranar Monday saboda kasuwan Monday ita nake ci ko da yaushe. Kasuwan Monday ta kasance mun wata kasuwa ce wanda nake alfahari da ita. Ina zuwa kasuwa ranar Litinin sabida a ranar Litinin kasuwan da nake ci kasuwa ne mai kyau. Shi yasa nake zuwa wannan kasuwan ta ran Litinin. Dudda dai akwai sauran kasuwanni da zaka ga mutane suna zuwa. Wani yakan je kasuwa guda biyar a sati amma ni nakanje kasuwa guda daya ne a sati. Ranar da bazan je ofis ba nakan je kasuwan nan. A ranan ofis ina da aiki amma saboda muhimmancin kasuwan nakan je kasuwan nan. Nakan je kasuwa ranar Mon-- ranar Litinin. In naje kasuwa ranar Litinin sai kuma wata Litinin nake ƙara zuwa. Mutane dayawa zakaga a kasuwa zuwa kasuwa da sukeyi zaka ga sun yi kuɗi, sun samu rufin asiri sosai a hannunsu. Ni na ƙasance kasuwan da nake zuwa kasuwa ne wanda nake alfahari dashi, ina zuwa kasuwa ne wanda ina samo abin rufin asiri ni da iyalai na ya kasance kasuwa ran Litinin da nake zuwa kasuwa ce mai kyau wanda nake amfanuwa da shi. Ina zuwa kasuwan nan ne don jin daɗi da walwala da yin sana'a na samo abin da zan dogara da kai na. Ina zuwa wannan kasuwa ne don ƙara ilimi na zuwa kasuwanni. Kasuwan da nake zuwa ta ƙasance babbar kasuwa ne. Dalili abin da yasa nake zuwa sabida ina jin daɗin yin sana'a a wannan kasuwa. Shi yasa ko da yaushe bana wasa wurin zuwa kasuwa ranar Litinin. Ina zuwa kasuwa ran Litinin kuma ina samun mafita sabida dalili abin da yasa nake zuwa yakasance kasuwan na da tarun mutane kuma kasuwan ana yin sana'oi dayawa kala kala kuma in kaje kasuwan zaka iya siyan abu, zaka iya siyarwa. Shi yasa nake zuwa kasuwa. Kasuwa ce babbar kasuwa wanda duk wani ɗan kasuwa da ma'aikacin gwamnati yakan yi ƙoƙari ya ga ya leƙa kasuwan nan ta ranar Litinin. Na kasance ni ma ina leƙa wannan kasuwa ta ranar Litinin domin samun mafita da abubuwa na rufin asiri na rayuwa. Shi yasa na zaɓi zuwa wannan kasuwa. Wannan kasuwan zaka ga kowa da kowa a wannan kasuwa, da mata da maza ana kasuwanci, ana siye, ana siyarwa, ana harkoki na kuɗaɗe. Kasuwan nan ya kasance ni da na fara zu-- lokacin da na fara zuwa da na ji kasuwan ba taimun ba amma lokacin da na ƙara zuwa na ji kasuwan ta ɗan fara shiga raina. A hankali, a hankali sai na ji kasuwar ranar Litinin tana burge ni. Ina son zuwa kasuwan nan sabida samu alherai da nake yi. Shi yasa nake son kasuwan nan sabida dalilin da yasa nake son kasuwan nan sabida kasuwa ne wanda ya kasance in kana sana'a a ciki zaka samu rufin asiri da abin da zaka samu mafita daidai gwargwado. Shi yasa nake zuwa, nake daurewa naje kasuwar ranar Litinin don samun abubuwa masu amfani da inganci wanda zan taimake rayuwa na. Kasuwar ranar Litinin kasuwa ne mai kyau wanda nake jin daɗin zuwa a kowane lokaci. Shi yasa nake zuwa wannan kasuwan nake jin daɗi na. Ina zuwa kasuwan ne ko da wanne lokaci. Misali kasuwa ne ta ranar Litinin kuma ina jin daɗin wannan kasuwar.

Kujeru na suna da daɗi saboda kujeru na an inganta su lokacin da ake haɗa su. A lokacin da ake haɗa mun kujeru sai da na je na zaɓa kafinta wanda ya san kan aiki ya haɗa mun. Kujeru na sukan iya zama kaman katifa. Don a lokacin a wani lokutan ma a kujeru na nakan ji daɗi ni da iyali na. Shi ya sa muka zauna mu ta yin farin ciki akan kujeru na. Kujeru na sun kasance kujeru ne masu kyau wa inda muke morewa din suna da taushi sosai, suna da daɗi wanda in ka kwanta har bacci zai nemi ya sa ka. Shi yasa nake jin daɗin kujeru na. Kujeru na sun kasance na musamman ne wa inda nakan amfani da su a lokutan da ban jin kwanciya a katifa. Kujeru na sun kasance kujeru ne wa inda ba su da sa'a wurin ganin cewan suna da inganci. Kujeru na kujeru ne masu kyau, masu inganci. Kujeru na sun kasance kujeru ne wa inda nake jin daɗin amfani da su a ko da yaushe. Kujeru na sun kasance kujeru ne wa inda na sa aka yi mun aikinsu masu kyau, masu taushin mashinfaɗin. Shi ya sa daɗin katifu na ya kasance in ka kwanta har ka man kar ka so ka tashi saboda jin daɗin. Shi ya sa a lokacin da muke hira da yara na da iyalai na mu kan ji daɗin zama a wannan kujeru. Saboda kujeru ne masu inganci wa inda aka sarrafa mun su ta soso mai taushi, yazama to, mai dollof wanda in ka zauna zai ringa turo ka kana lumewa kana hau sama kaman sifirin. Shi ya sa katifu na suke da daɗi sosai saboda morewa ya sa na sa aka mun wannan kujeru masu daɗi, masu gamsar da jin daɗin mai jin daɗi. Kujeru na sun kasance suna da daɗin zama da daɗin kwanciya. A lokacin da bakowa ta zo gida na takan ji kamar kar ta tashi a kujeru na. Kujeru na sun kasance daɗin su ya sa mutane da yawa sukan ce wane ya haɗa mun wannan kujerun. A lokutan da suke tambaya na in na haɗa su da wanda ya mun wannan kujerun. Shi ma sukan jawo mai wasu kostomomi saboda su yi mai wannan kujerun. To, sun kasance kujeru ne masu kyawun fasali da daɗin zama. An kashe kuɗi wurin yin waɗannan kujeru. Shi ya sa kujerun suke da daɗi. Saboda dama an ce siyan na gari mai da kuɗi gida. Shi ya sa na daure na siya masu kyau da tsada. A wannan siyan da na yi masu kyau da tsada shi ya bani dama na samu kowa ya zo yana magana akan kujerun. Kujeru ne masu dollof, suna da taushi da daɗi da sayau-sayau din kwanciya. Wanda in ban jin kwanciya a kan gado nakan iya kwantawa a kujera don na ɓararreje, na ji daɗi na huta. Da yawa masu kuɗi a yanzu sun gane ma irin wannan kujerun nawa. Don zakaga da yawa wasu suna amfani da shi a gidajen su. Amma ni nawa na sani saboda nawa sun kasance suna da matuƙar daɗi, suna da matuƙar jin daɗi da taushi da daɗin da suke da shi kujeru na da na ka ba ɗaya bane. Saboda kujeru na suna da taushi suna da kuma daɗin zama.

Jadawalin aikin mu ya kasance a gurin manaja yake kasantuwa, mu dai yakan bamu yadda zamu tafi da namu. Kowane ofis ka je, zaka ga yanayin jadawalin aikin su yana tafiya a kowanne tsarin ma'aikacin gurin. Mu namu jadawalin aikin ya kasance na tattare a gurin manajan mu. Manajan mu ke ce mana yau ga abin da za a yi, gobe ma ya ce ga abin da za a yi. Saɓanin wasu kuma su suke fitarma da kansu jadawalin ayyukan su. Jadawalin ayyukan mu ya kasance yana gurin manajan mu sabida duk wani doka da oda, manaja ne yake ba da su awan-- a ma'aikatan mu. Ma'aikatan mu ya kasance ma'aikata ne mai aiki tukuru don samun nagartattun aiki ko da yaushe sabida amfanuwar kamfani. Kamfanin mu ta kasance jadawalinta yana da matuƙar tasiri a lokutan da wani ya fitar da su. A lokutan ne wata kamfani take samun lagon kamfanin da ta fitar da jadawalin aikinta. Shi ya sa manajan mu ya riƙe jadawalin aikin mu, sai lokutan da muke da ayyuka zai tura ma kowa ta email address ɗinsa abun da zai yi. A lokutan da ya tura ma kowa ta email address dinta jadawalin ayyukan da za'a yi, a lokutan ne kowa yake sanin ga abin da za a yi. Wannan shi ne jadawalin aikin mu yadda yake tafiya. Sabida ya kasance cewan ayyukan mu, mukan amfani da dama ne gurin samun muga min yi su. Misali, a lokutan da manaja ya bamu aiki, aka tsaya kowa ya kammala kai baka kammala ba. A madadin ya ƙara maka wani lokaci, yakan ansa aikin daga hannunka ne ya mika ma wani ya yi. Kaga kai, ka yi wahala wanda ka fara yi. Shi ya sa ya kasance ko da yaushe muke sha'awan ganin cewa muna iya ƙoƙarin mu a gurin ayyukan mu. Jadawalin ayyukan mu yana zuwa mana ne a lokutan da zamu yi aiki. Sabida in wannan aikin ya zo mana a yau, gobe wani jadawalin za ka gani daban. Amma jadawalin aikin mu ya fara ne daga ranan Monday zuwa ranan Friday. A haka muke ayyukan mu na sati. A satin nan, kowace rana yanayin jadawalin aikin da za'a yi daban ne. In yau ka yi wannan, gobe wani kalan za'a sauya maka da shi. Saɓanin wasu kamfanin su kuma kullum abu ɗaya suke yi. Mu kuma mun kasance yau daban, gobe wani daban. Shi ne wannan kalan jadawalin aikin namu. Ya kasance dad da muna da mabanbantan ayyuka a kowane lokaci. Ya kasance a hakan nan jadawalin aikin namu ba'a samu har ya fita ga wata kamfanin ba. Sabida a lokacin da aka fitar da sirrin jadawalin ayyukan mu, wata kamfani takan yi amfani da hakan don samun s-- mana kutse a cikin ma'aikatan mu. Shi ya sa manaja baya barin ma'aikata ma su san abin da zai yi har sai lokacin da ya aiwatar. Sai kowa ya ga result ɗinsa a inda yake tunanin yana aikin. Wannan shi ne jadawalin ayyukan mu na ma'aikatan mu. Ma'aikatan mu ta kasance number ɗaya gurin samun ƙirƙire-ƙirƙire da ayyuka na yau da kullum. In ta maka ƙirki-- in ta ƙirƙire wannan abin, gobe za ta ƙirƙire maka wannan abin. Dalilin da ya sa jadawalinta yake yin wuyan samu a gurin ɗan leken asiri, shi ya sa ko da yaushe kamfanin namu maƙiya suka ƙasa gano yadda za su farmaketa. Sabida ta kasance number ɗaya gurin basira da fasaha. Shi ya sa jadawalin ayyukan kamfani yake.

Ina farkawa ƙarfe bakwai ne na safiya kullum. Dalilin da ya sa nake farkawa ƙarfe bakwai na safiya, a lokacin da na tashi da a salatu nayi sallah ƙarfe shida so ra. A lokutan da muka yi sallah, nakan koma ne na kwanta na awa ɗaya. A lokacin da na koma nakwanta na awa ɗaya, abin da yake fara biyo baya, nakan tashi an sauke mun ruwan wanka an kai mun shi bayi. A lokacin da aka kai mun ruwan wanka bayi, nakan yi wanka, na yi brush na fito. Da na fito bakwai da rabi. Bakwai da rabi nakan ci abinci, na haɗa shayi da biredi na sha, na zo na wuce gurin aiki ƙarfe takwas. Zuwa takwas da ashirin na isa gurin aiki. Na kasa zaɓa lokacin tashi da safiya misalin ƙarfe bakwai, sabida lokutan ne gari ya ɗan fara buɗewa. A lokutan ne ake kai mun ruwan wanka cikin kwanciyar hankali bayi. Lokatan da nake farka wannan a ƙarfe bakwai dinnan, bana tsayawa yin wani abu sai na je na yi wanka, na yi brush, na wanke hakorana. Sannan nakan dawo na iya yin wani abu. Na zaɓi wannan lokutan ne sabida suna da mahimmanci. Za ka ga ko student ko ɗan makaranta ne, yakan yi bacci ya tashi ya farka ƙarfe bakwai sabida ƙarfe bakwai dinnan ya ba shi dama ya je ya yi wanka, ya yi brush, ya zo ya ci abinci, ya karya ya ci abinci, ya sa yunifom ya wuce makaranta. Zuwa ƙarfe takwas ya wuce makaranta. To likaina na zaɓi wannan tsarin ne sabida ya zame mini abu mafi sauƙi da nagarta wurin cin mamarade na na aiki. Sabida a lokutan da nake tashi, lokuta ne masu kyau. Dalili sabida a lokutan ne daidai tashin kowane mutum daga bacci sabida a lokutan ba abun da ka fi bukata illa ka yi wanka, ka yi brush, ka zo ka wuce wurin aiki, ka ci abinci ka wuce wurin aiki. Mutane da yawa, ka tankaci yan boko, za ka ga da ma'aikatan gwamnati a ƙarfe bakwai dinnan duk wani bacci ya ƙare daga idanuwansu. Da zaran sun farka ba su ƙara komawa har sai wata daren tayin sabida gudun kar su late a wurin aiki. A lokacin da aka ce sun yi late a wurin aiki, mana oga zai punishment ɗinsu. Shi ya sa ko da da ragowar bacci a idanun masu yi, ana cewa ƙarfe bakwai tayi. Kowa yakan tashi ya fara kintsa wan ya samu ya fita sabida kar ya sami matsala a wurin aiki. Shi ya sa na zaɓi wannan lokacin ni ma dun na farka, na yi wanka, na yi brush, na karya na tafi wurin aiki. Shi ya sa ko da yaushe nakan fita na ga na fito daidai da sauran al'umma da suka tashi masu tsarin farkawa irin nawa na ƙarfe bakwai. A lokacin da na farka ƙarfe bakwai, nakan fara yin brush, na yi wanka, na zo na yi kwalliya lokacin bacci ya ƙare daga fuska.

A lokutan da nayi shara, na kasance kafin na zubar da shi nakan tara sharan a wuri ɗaya. Da zaran na tara sharan a wuri ɗaya nakan ɗauko faka abin kwashe shara. A lokacin da na ɗauko abin kwashe shara, nakan kwasa na ringa zubawa a dustbin. A lokacin da na zuba shi a dustbin, in adadin yawan shi ya yawa nakan ɗauke shi a je a zubar a bola. Wanda a bola nan ne kaɗai zaka je ka zubar da shi hankalin ka ya kwanta sabida ka fitar da dattin shara daga cikin gidan ka. Sabida in ba a nan kaje ka zuba ba to sai a hankali sabida zaka ga cewan ka share ne amma kaman baka yi sharan ba dan in iska yazo zai zubar da shi daga dustbin ya dawo ƙasa. To shi yasa in nayi sharan nakan je na zubar da shi a bola. Zaka ga mutane da yawa wasu in sun yi sharan sukan bar shi a wurin da suka share. Daga bisani zuwa ɗan anjima kaɗam kaga sharan ya ƙara haɗewa, ya koma, ya baɗaɗɗare duk inda yake zaka gaya harin. Tun kuma ana so a yi wannan aikin, sai an ƙara kwanci wannan tsintsiya, an ƙara ɗaura tsintsiyan nan an ɗauko an ƙara sharewa sannan a zuba a je a zubar. To kaga aiki ɗaya ya zama aiki biyu kenan. Shi yasa duk waɗanda suke da wayo suke da tsafta. A lokacin da su ka kwashe shara ba su barin shi a gurin, sukan yi amfani da sharan wurin zuwa zubarwa a juji ko a ƙone shi yadda iska ba zai ƙara baɗaɗɗala shi ba. Ka ji yadda nike zubar da shara na. Shi zubar da shara na yana nufin cewa na tsaftace inda na share. A lokacin da nayi shara wurina yakan yi haske nakan ga kyan shi. Mutane da yawa ma sukan gane cewa wurin yayi kyau sabida wannan shara da nayi. Shi yasa bani son yin wasa da yin shara. Dalili shine sabida yin shara ya kasance yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar fa'ida. Shi yasa a kowace rana sai nayi shara na gidana da na ofis ɗina. Sharan ofis ɗina ya kasance shara ne wanda in na fito kafin nei komai nakan so na fara yin sharan nan sabida dalilin wannan shara shine zai bani daman sanin wurina ga yanayin kyan shi. Amma a lokacin da baka yi shara ba ba za ka gane ya kyan wurinka yake ba. Ba za ka gane yana da haske ko bai da haske ba. Hasse lokacin da kayi shara. Shi yasa nike yin shara a kai a kai. In bai cin haka ma sai dai na ringa bari da kwana biyun. Amma da yike a kyau ɗin nike buƙata yi shi yasa koyaushe nike yin sharan nan wani zuben ma da kaina nike yi sabida samun kwanciyar hankali. A duk lokacin da nayi shara da kaina nakan ji daɗi ba don komai ba sabida na tsaftace inda nike so, na tsaftace naje na zubar da shi a bola. Wannan shine shara mai inganci. Shi yasa bana wasa da yin shara a wurin ma'aikata da kuma a gidana. Shi yasa nike tsaftace ko ina sabida za ka ga mutane da yawa suna tsaftace wurin da suke kasuwanci da kuma inda suke kwanciya. Dun tsafta shine mutum. Shi yasa a lokacin da muka yi sharan mu kan je mu zubar da sharan a cikin bola ma'ana juji. Da mun je mun zubar da shi a bola sai a ƙona shi. Ka ji yadda nike nawa sharan ban cutar da kowa ba, ba a cutar da ni ba.

Ina kunna tsaron bature saboda tsaron bature yana da inganci a harka na internet. Tsaron bature ya kasance wani abu ne wanda muke amfani da shi a duk abubuwan da muke sabga da shi na yau da kullum. Misali, tsaron bature a mashin akwai shi, a moto akwai shi. Ana amfani da shi ta hanyar lock security, ma'ana ta hanyar kulle abu har sai wanda ya kulle yake da daman buɗewa. Na kasance ina amfani da tsaron bature a kowane abu da nake amfani da shi. Misali, kwamfuta na tana da tsaro, wanda tsaron nan da na sa mata da shine nake yin dukkan wasu abu da ya shafi wanda nine nake buɗe tsaron nan da zarar zan yi amfani da shi. Na kasance ina amfani da tsaron nan ne a kodayaushe sabida ya sanya mun wani kariya ta hanyar shiga mun tsaro ba tare da sani na ba. Shi ya sa ya kasance kodayaushe ina amfani da shi sosai. Nakan yi amfani da shi a gida da wurin aiki. Mashin ɗin da nake hawa ya kasance tana da tsaro sosai ta hanyar da ka taɓa. Akwai security da na sa wanda yake yin kuka ta hanyar sanar da ni wani wanda bani ba ya taɓa mini abin hawa. A moto ma ana sa wannan tsaron sabida ingancin abin hawa da kuma sanin darajan shi. Ya kasance yana kawo sauƙi wurin yin satan abin hawa sosai. Dalili shine a lokacin da kake da wayarka ta hannu, ana amfani da tsaro wurin tabbatar da wayarka ta sami kariya na musamman daga mugaye. Misali, bankuna sun ɗaura tsaro sosai sabida masu yin musun kutse. Shi ya sa ko wane abu ake samun tsaro dangane da shi sabida muhimmancin ɗaurewan abin. Duk abin da yake da tsaro za ka ga ya fi quality da kyau da mahimmanci a gurin mutane. Misali, ko kai yanzu da kake rayuwa kana da tsaro. In ba ka da tsaro, bayan da za a yi ka yi rayuwa. Waye ke tsaron ka? Ubangijin da ya yi ka yi ne yake tsaran mu gaba ɗaya. Su kuma waɗannan abubuwa bature ne ya ƙirƙire su, sai ya zuba tsaron shi a ciki ta hanyar samun wasu waraka na cututtukan da ke faruwa da abin da ya ƙirƙira. Misali, sai wannan, sai ya bambanta wannan, yayi wannan ya kuma bambanta. Ko wanne code din shi daban, kowanne security ɗin shi daban, kowanne tsaron shi daban. To a ta wannan hanyar ne kowa yakan bambance nashi, kowa yakan bambance wanda ba nashi ba. Shi ya sa nake kunna tsaro a kowane lokaci sabida amfanuwar da nake da shi. Nakan kunna tsaro a ofis ko a gida ko a wurare daban daban inda nake buƙatan tsaro kamar ko a yanar gizo. Don nikan yi amfani da tsaro sosai. Shi ya sa nake amfani da tsaro mai kyau wanda ya kasance my privacies yakan kasance kaman nawa ne ni kaɗai ina rayuwa na da shi ni kaɗai. Shi ya sa nake amfani da tsaro. Ko wane lokaci nake kasancewa cikin tsaro a abubuwan da nike.

Na fi son a zahar lokaci misalin karfe biyu, saboda a lokutan nan nake bautan Ubangiji na, nai mai sallah. Daga lokacin da nai mai bautan Ubangiji na gode mai nakan dawo wurin sana'a ta, na tara fadada aikina. Sakamakon naje na bauta ma Ubangiji na banda wanda nayi tun daga gida, shi yasa nike bukatar lokaci irin wannan. Daga lokaci a zahar kuwa nakan bukaci har la'asar sabida lokaci na itama mai sanyi rana ya fara sauka, lokaci ne mai kyau. Shi ma da ya kasance ina more aikina da godiyan Ubangiji na. Shi yasa nike kara gode ma Ubangiji da yai rana, yai dare, yai safiya kuma yai rana, yai dare, yai safiya to da yai wata yayi tauraro. Allah shi ne mai yin abu iri daya amma sai ya bambanta su wannan ga launin shi wannan ga launin shi. Shi yasa nike da bukatuwa lokaci da rana misalin karfe biyu, sabida daga lokutan karfe biyun nan nakan kara zuwa na gai da Ubangiji na. Shi a lokacin da na gai da Ubangiji na na dawo nakan ji dadi, nakan yi sabgogi na a ofis sosai fiye da yadda nayi daga safiya zuwa wannan lokacin. Shi yasa ko da yaushe duk wani ma'aikaci da zarar lokacin nan yayi dayan biyu ne, amma yana gida amma yana wurin aiki yana fafa ta aiki. Sabida lokaci ne da ake zuwa break a wurin aiki. A lokacin nan zaka je kayi sallah ka gai da Ubangiji ka dawo, da zaran ka dawo ka zo ka ci gaba da ayyukan da kake yi da ofis. A lokacin zaka iya cin abinci kayi-- sabika kara samun karfi da kuzari a cikin jikinka. Sannan kazo ka kara ci gaba daga ayyukan da kake yi. Shi yasa na fi so wannan lokacin. Wannan lokaci ya kasance lokaci ne "special time" ma'ana lokaci ne na musamman da ya kasance zakaci riba biyu. Ka fito kayi bautan Ubangiji, kayi sallah, ka fito ka ci abinci ka samu kwarin jikinka. To shi yasa irin lokutan nan suke burge ni da rana. Sabida a lokutan nan kana da daman da ka fito ibada ka rage ayyukan da kake yi, zaka iya zama ka huta kaɗan sha iska. Sabida aiki akan fara shine daga safiya. Daga safiya zuwa wannan lokacin ana da bukatar ace kaman misalin karfe biyu ka fito kayi ibada zaka iya hutawa ka ci abinci sannan ka koma wurin aiki. Shi yasa nike ƙaunar wannan lokutan sabida wannan lokutan ya kasance mun abu ne masu muhimmanci. A wannan lokutan na rana karfe biyu da na fi so lokaci ne da nike abubuwa masu tarin yawa. A lokuta ne da nakan iya yin abun da nike ganin zai zame mini mafita. A lokuta ne da nakan ji dadi a rayuwa ta misali da nayi sallah, na ci abinci, na zo na ɗan zauna na sha iska. Nakan koma bakin aikina sabida muhimmancin ayyukana. Nakan kara samun ƙarfi da natsuwa da ƙwarin gwiwa a wurin aikina. Shi yasa na fi son ƙarfe biyu a lokuta.

Ina goga haƙora na sau biyu a rana. Da tashi da safe, nakan goge haƙorana sosai da brush. Bayan haka, nakan kuskure shi da ruwa mai kyau na ci abinci. A lokacin da na yi sabogina na rana zuwa yamma, bayan na ci abinci da daddare, in zan kwanta nakan ƙara goge haƙorina da brush in wanke su su yi ƙalkal sabida in kasance cikin masu tsafta. Mutane da yawa wasu za ka ga goge haƙorinsu ne yakan sa haƙorinsu ya ringa haske, yana kyau, yana zama fari ƙalkal. Wasu kuma za ka ga ba su iya goge haƙorinsu ba. Ba su gogewa, ba sa wankewa. Haka nan su ke sabgoginsu, sai dai su kuskure da ruwa. Goge haƙori na da matuƙar amfani sabida haƙorinka za su daɗe cikin ƙoshin lafiya, za su yi inganci, za su samu nagartaccen mai kyau da yin lafiya. Za su daɗe, su ƙarƙo ba tare da suna ba ka matsala ba. Yawan goge haƙori yana sa haƙorinka ya zanto da ƙarfi kuma yana so ya zama mai haske inda in ka buɗe, za a ringa ganin ka na da tsafta na haƙori. Shi ya sa na zaɓi goge haƙora na safe da dare sabida ya ringa tabbatar da ingancin haƙora na. In na tashi da safe, nakan wanke su sosai kafin na kai abinci cikin ciki na. Bayan na goge su sosai da daddare in zan kwanta bayan na gama cin abinci sabida kar na kwanta da shi, yamun da tiya daddan ƙare mun a haƙoran, nakan samu na ƙara wanke su, na goge su da brush haƙoran su fita sosai sai na kwanta. Wannan irin yamun bacci da zai ɗan sa ya biyo ya haɗude cikin dare, ganin ba amfani da haƙoran da safe da na tashi sai na ƙara wanke su na goge. Wanke wannan na goge yana ba ni dama wurin magance cututtukan zamani da na haƙori. A lokacin da na wanke na goge shi ƙalkal, nakan ji haƙoran sun yi mun daɗi, sun yi wasa yau. Ba na ganin wani abu mai matsala dangane da haƙoran. Shi ya sa za ka ga ina ha-- dariya ina washe haƙora na. Ba ni jin kunyan buɗe su a ko'ina sabida na ƙasance ina wanke su sosai, ina goge su. Ba ni bari su ringa yin wari. Shi ya sa nake gogewa na wanke su, su ringa yin ƙamshi mai daɗi ba wanda zai sa ya ringa wani iri mare daɗi ba. Shi ya sa na zaɓi wanke haƙora na ko da yaushe. Ina wanke su sosai su fita su yi haske. A lokacin da na wanke haƙoran, zan gani har wani daɗi haƙoran suke mun. Zan ji iska yana shiga ta dashe shi na mai daɗi sabida na goge haƙora na. Duw wani datti da ya maƙale zai ya fita. Wasu za ka ga basa son goge haƙoransu sabida ƙazanta da rashin sanin darajansu. Domin duk wanda bai san darajan haƙoranshi ba ba za ka ga yana gogewa ba. Shi ya sa ni da na san darajan haƙora na, nake wanke su sosai da safe. Bayan na wanke su sosai da daddare ma in zan kwanta, nakan ɗebo ruwa na zo na ɗauko ma kilim na zuba a cikin brush ɗin sai na zo na dirje haƙoran su dirzu su fita, su yi haske, su yi fari ƙalkal. Sannan sai na kus-- wanke na kuskure bakin. Shi ya sa nake gogewa sau biyu a rana, da safe da daddare ina goge.

Ina sanya tabarau saboda ya kasance yana mun eyes care, ma'ana yana mun protecting my eyes care. Yana tace mun lafiyan idanuwa na. A lokacin da ƙura yayi yawa, akan buƙata abin da zai kwarbarin, zai ɗan lulluɓe maka ƙwayar idanuwan. Nakan sa tabarau domin samun nagartaccen gani saboda ƙura da yake shiga idanuwa a ko da yaushe. Na kasance ina amfani da tabarau don hango abun da ke can naisa da ni da kuma yanayin tafiya a abin hawa in ina yi. A lokacin da nake tafiya a abin hawa, na kasance ina sa tabarau saboda gudun ƙwarirrika ko ƙura da zai shigan mun ido. Saboda a lokacin da kayi tafiya ba tabarau a tattare da kai, abun da ke fara faruwa shine za ka ga iska yayi yawa kuma ƙwaro ya shigan maka ido ko kuma ka dawo kaga idonka yayi ja jawur saboda ƙura ya shiga cikin idanuwa. Shi ya sa nike matukar yin amfani da tabarau a lokutan da suka dace, musamman ma lokacin da iska ya yarwata ma'ana lokacin buji. Na fi sa tabarau saboda yana mun mag magunguna da yawa na cututtuka da ke sauka cikin idanuwa. Shi ya sa bana wasa da sa tabarau. Za ka ga mutane da yawa suna amfani da tabarau, kamar firofeso firofesoshi da ma'aikatan gwamnati suna sa tabarau sosai, da kuma masu waƙa da ƴan express, masu goyim sukan yi amfani da tabarau wurin magance matsala da banbam. Shi ya sa nike amfani da shi sosai. Shi ya sa bana wasa da tabarau wurin yin tafiya sosai. Shi ya sa nike amfani da tabarau sosai. Shi ya sa bana barin na ringa ajiye shi ba tare da nasa ba. A duk lokacin da nasa tabarau nakan ji daɗin ma'amaloli, la'ana sabogina cikin kwanciyar hankali. Mafi yawa wasu wayanda ba sa sa tabarau, za ka na dinga ganin idonsu wani zubin yana yin ja. Jan nan da yake yi kuma matsala ne. Shi ya sa nike yin amfani da tabarau saboda magance matsalolin da wanda ake gani da wanda ba a gani. Saboda shi yana taruwa ne a can gefen ido da tin. A lokacin da kasa gilas, a lokacin da kasa tabarau zai tsaya ne a iya tabaran da kasa. Kuma da zarar kasa tabarau zai magance maka dukkanin wani abubuwa da zai zo ya sami idanuwan ka. Shi ya sa nike sa tabarau sosai a kowane yanayi. Na kasance in zanyi tafiya ko mai nisa ko in zan hau abin hawa nakan ɗauko tabarau nasa. Za ka ga mutane da yawa suna amfani da tabarau ba don gayu ba, ba kuma don kwalliya ba, sai tun don protecting na kare ƙwayar cutan da ke shiga cikin idanuwa. Shi ya sa na kasance ina amfani da shi a ko da yaushe. Shi tabarau ya kasance wani abu ne wanda yake kariya da dukkanin wani cutar da zai zo ya shiga ƙwayar idanuwar ka. Shi ya sa na kasance ko da yaushe ina amfani da shi, da safe da rana. Musamman ma in zana hau abin hawa na fi amfani da shi. Tabarau ya kasance wani abu ne wanda wasu kan sa shi ne ba don kwalliya ba, sai don ka samu kariya da.